Tayaya kake karɓar baƙo? To, ah, idan mukayi baƙo muna na farko dai muna da masauƙin baƙi. Ah, muna da masauƙin baƙi a gidanmu sannan idan baƙo ya zo muna, ah, tarban shi cikin farin ciki da kuma annushuwa. Sannan duk muka yi baƙo muna ƙoƙari mu tabbatar da cewa mun faranta mai rai wurin kawo mai farko, ah, kawo masa ruwan sha da abinci. Da kuma sauran abubuwan da muka san cewa ah, yi ma baƙo yaji daɗi. Ta yanda zai ji daɗi kuma ya koma ya bada labarin irin tarbo da muka yi masa. Yauwa shine yanda muke, ah, karɓar baƙo ke nan. Muna karɓan baƙo cikin farin ciki da annushuwa da kuma karrama baƙo wurin, ah, ba shi ruwan sha da abinci har ya koma, ya ƙare baƙuncinsa ya koma gida.